Launi jakana ta kuɗi shine ruwan ƙasa, wato dan na fi son wancan kala din. Ka ga ma wasu kuɗin ma kalan su kusan haka ne launin su, shiyasa launin da na fi so na jakata na kuɗi ita ce launi me ruwan ƙasa.

Wato shi rini yadda akeyin ta shine in an ɗauki riga sai a ɗauko bula sai a ɗaɗɗaure inda akeso ya nuna fari sai a jika bulan nan a cikin ruwa sannan sai in ya jika za a ɗauki riga ɗin shi sai a tsoma a cikin bula se kaga rini ya fita sosai.

Idan zan kwana, a wani wuri, abin da nake dubawa shine, yaya ne kiwon lafiyana zai kasance. Wato wurin yana da tsaro ko kuma kawai wurin ga yanda yake. Domin ka san yanzu yanda yanayin ƙasa yake in mutum bai duba tsaron saba abu zai iya kwaɓewa.

Aikin da na so yi don kurciya na shine wato zan zama navy, sojan ruwa kenan wato. Dun wancan aikin ba ƙaramin burgeni ya keyi ba kaga kullum zaka gansu sun sa farin kayansu suna nan fes fes, nan tsaf tsaf hakan nan, kama hankaku.

Abun da nake yi don in barci mai kyau shine nakan yi wanka duka sa'an da na dawo daga hidimomi na. Sai in zo in yi ƙoƙari in yi wanka tun kafin kwanta. Sai in ji jikina ta yi wani daɗi hakan nan. Sannan kuma in barci ta ƙi zuwa, sai in dankashe wutan ɗakina, sai in juya na kalli gefe na rufe ido kafin kankara nan barci ta ɗauke ni.

Abincin da na daɗe ina tunawa shine wannan abinci da ake ce dashi danwake. Wato danwake in ya samu barkono, ya samu mangyaɗa, ya samu ɗan kayan haɗi haka su kabeji. Kai, daɗi kenan shi ya sa na daɗe ina tuna shi.

Nasara tana nufin bayan mutum ya gama yin abun da yake yi, ko aiki ko karatu ko wani abu dai. Sai ka ga a ƙarshen ta yakan cimma burin abun, an samu abin da dama aka so a aiwata, an samu an aiwata shi ba gardama, wato nasara ya zo.

Kwarai kuwa, ina sauraron rediyo sosai domin in ji mene yake faruwa a ita jihar na ƙasa kuma gaba ɗaya. Ka san yanzu akwai labaran da mutum in ba ya kunna rediyo ba ne bazai ji ba. Shiyasa ina son sauraron rediyo sosai don in san mene yake faruwa balle ma yan zuga shi zaɓe ya kusa.